Kwarai sosai ina iya yin bidiyo. Lokaci lokaci na kan yi ma saboda irin taro da muka yi ko muyi amfani da bidiyo na WhatsApp ko muyi amfani da bidiyo na Google meeting ko kuma muyi amfani da Zoom meeting. Saboda wani zubin harkar kasuwanci takan buƙatar haɗaka da tattaunawa da kuma sanin me basira take za ka yi sharing. Za ka yi amfani da dabarori na wasu hikima da wasu abokan harkar kasuwancin ka suke sai ka haɗa, ka haɗa gabaɗaya.

Nasara wata aba ce da mutum yake samu kamar ya cimma wani abu da yayi niyya kuma ya yi shi cikin kwanciyar hankali kuma har ya kai wani mataki. Yanzu misali idan mutum yana aiki yakan nuna cewa daga, daga matsayin mai raba takardu har ya kai matsayin mai sa hannu na wani abu, na mukami, ya kai matsayin darakta. To ka ga wannan babban nasara ce. To mukan kimanta nasara da irin wannan abu.

Idan baƙo ya tambaye ni, yaya gidan hanyar mu ko unguwar mu take, zan ce masa ni, ni ɗan ƙofar mata ne. Kana zuwa ƙofar mata daidai, daidai, daidai, daidai titin ƙofar mata kana kallon wani masallaci fari da ake ce masa faracin masallacin ƴan haya. Kana shigowa zaka ga layi da ake ce wa babban layi to kana shigowa nan ne unguwar mu. To wannan shine misali mafi sauƙi da mukan yi kwatance da shi wajen gaya mutane ko kuma mukan yi amfani da wani ya gini ko kuma wata bishiya ko kuma wani allo na tallace-tallace ko kuma na kamfani domin mu isar ko kuma mu nuni da ina unguwar mu take.